Eh gaskiya na fi son tuwo sosai. Tuwo shine ainihin abincin da na fi so a rayuwa na koyaushe. In ba haka ba, in ba tuwo ba gaskiya shinkafa na kan ci shi a dole ne amma tuwo shine abincin da na fi so a koyaushe. Na fi son tuwo sosai akan shinkafa.

To a gaskiya a ko wanne ƙarshen mako, abubuwan da nake shirin yi shine ina son in ringa hutawa. Dan na huta gajiya duk ayyukan da na yi a cikin mako. Bayan haka kuma ina samun lokaci in dan yin wasu ƙananan ayyuka kamar wanke kayana haka da wasu abu duk ƙarshen mako.

Eh ina son rera waƙa sosai. Wani lokacin idan ina cikin wani ba in jin daɗin, wani lokacin kamar mu ba in jin daɗin raina na irin wata koya na kan so in rera waƙa. Wani lokacin ina son waƙan soyayya, ina son kuma noman waƙa na zamani. Hakane ina son rera waƙa sosai. Ina son waƙa. Na iya rera waƙa.

Eh gaskiya nafi son fensir akan alƙalami sabida fensir idan ka yi kuskure lokacin kana rubutu zaka iya gogewa ka gyara kuskurenka. Ai fensir tin a yaranta ma ko a makaranta muna yaranta wani lokaci muna amfani, ko wane lokaci ma muna amfani da fensir sosai akan ana mun amfani da alƙalami. So nafi son gaskiya fensir.

Eh, wani lokaci nakan iya yin abu na tallace-tallace ko a cikin, a cikin kafan sada zumunta irin WhatsApp ko Facebook. Wani lokaci mukan iya tallata wasu abubuwa ta hanyar turawa. Ina, ina iya yin talle ko na zahiri domin in gamsar da mutum cewa abu ka za ga dalilin da ya sa ake yin shi, sabida, sabida in gamsar da.

Eh to idona gaskiya yana nam fari ne da ɗan baƙi da yake cikinshi. Amma da wani lokaci idona yakan yi ja, baramma in na tashi daga bacci ko wani abu haka kaman kwanakin baya. Nakan tashi in ga idona ya yi ja, jawari sosai nake tunani ko dai akwai wani matsala ne. Har nakan tambayi abokina "Ka ga idona ya yi ja ba?" Ya ce min "Eh, ya yi jaje sosai." Amma dai idona fari ne da baƙi. Wani lokaci dai yakan yi.

Eh to tsarkaka gida ya, ya, ya danganta da yanayin aiki da abubuwan da ake a gida. Kamar idan ba a yi wani aiki a gida babu wani abu ba shara ba datti na kan tsarkake shi sau biyu ne haka. Da safe idan na tashi sai kuma da yamma idan yamma yana gama aikin da zan yi. Haka nake tsarkakewa sau biyu ke nan rana. Ina tsarkakewa sau biyu a rana, wata ran kuma sau uku ne.

Eh to, yanayin gaisuwa ya danganta da yanayin darajan mutum ne, kamar babba wanda ya girme ka babba sosai ko baba ko mama haka in ka zo da ka gaishe su da ka tsuguna a gabansu. Kaman sa'anninka kuma yan uwanka haka in da ku gaisa wannan a tsaye da ku gaisa irin gaisuwa dai da aka saba ko ka miƙa hannu ka gaisa da hannun shi kuma na bakin.

Eh to idan aka ce babu wutar lantarki, idan ina amfani da wayana ko kuma kwamfutana to na kan yi amfani da su in yi duka abin da zan yi kafin aka kawo wuta. Wanda a wani lokacin wutan mukan samu wuta sosai ba a dauke ba amma idan an dauke kuma lokacin wayana nake amfani da shi na yi kallo ko kuma na yi chatting a WhatsApp ko Facebook ko kuma wasu abubuwa.

Eh sa takalmin ya danganta da yanayin gidan da mutum yake zaune ne. Kamar yanzu gidan da nake zaune a yanzu self-contained ne wanda kome da kome na nan a cikin gidan, to ina yawo da takalmi na a cikin gidan. Amma kaman ɗaki wurin da nake kwanciya wajen da gado na yake da katifa na, to a wajen gaskiya bana shiga da takalmi. Koda yake wani lokaci nakan shiga amma ba koda yaushe ba gaskiya.

A'a, ina shan ruwa sosai, dan gaskiya ba zan iya kimanta adadin ruwan da nake sha ba a kullum. Amma gaskiya ina shan ruwa sosai-sosai, baramma lokaci na zafi haka. Yanzu kaman da ake zafi, na sayi ruwa leda guda ɗaya; guda ashirin. To, ko kwana biyar bai mun bama, na shanye shi ya ƙare. Ina shan ruwa.

Kayan marmari wanda na fi so gaskiya ina son aful, ina son lemu, leman zaƙi ba, ina son abarba, ina son kankana ma sosai gaskiya. Bayan kankana kaman ayaba, kai kai kai ina son ayaba sosai sosai. Ayaba ba sai akwai abarba ma ina son mangwaro ba. To gwaiba wani lokaci ina son gwaiba. Mafi akasari idan cikina ɗan sake na yi shiga toilet bayan gida yake nan to na kansu innci gwaiba.

Eh ina sayan kaya a yanar gizo kaman su Jumia haka ko kuma AliExpress ko Temu, sabuwar kamfani da suka buɗe Temu. Lokaci kwanan nan ma na so na yi odan kaya toh dayake na yi tafiya ne, shi ya sa ma ban yi ba. Ina sayan kaya a yanar gizo sosai sosai. Domin wani lokaci ya fi sauƙi kuma da ka fi ganin abin da ranka yake so kafin ka saya.

Gaskiya ina ƙoƙarin zuwa gurin aiki lokacin da ya da daidai amma ka san cewa mutum mu mutane ƴan adam ne, mukan yi kuskure koyaushe. Ba koyaushe bane kullum bane ace za ka je daidai lokacin da aka gaya ma. Wata rana za ka zo latti, wata rana dole za ka je daidai lokacin da aka ce ka zo lokaci kuma ka amma lokacin yayi ka riga ka je gurin. To wani lokaci gaskiya nakan mu kan dai iya ƙoƙarin mu mu je domin mu bi doka, mu zauna lafiya.

Yito, idandai naje guri naga akwai layi, dole haka nankan. Idan abun na da muhimmanci sosai, nakan tsaya in bi layi yanda yake. Amma wani lokaci ni gaskiya bana, ban cika son bin wani layi ba. Nakan so in zo in yi abu na lokacin da ba mutane kawai in tafi. Amma in ya zamo dole, nakan zauna dai inji amma kuma ina takura gaskiya.

Sa hannu kamar ya na yarjejeniya, in kunyi yarjejeniya da abu, a rubuta shi a takarda da ka ɗauki fensir ko kuma alkalami ka rubuta ko kuma wane irin sa hannu kuke nufi. Nomarsa indai sa hannu na wannan ne toh da za ɗauki takarda ne ka karanta ka'idojin menene aka yi idan kayar da ka amince sai ka saka hannu, ka rubuta a fefa haka ake yi. Amma inba shi bane kuma gaskiya ban san me kuke nufi da haka ba.

Application da nake amfani da shi don saƙonni akwai wanda message na cikin wayar wanda Android kowani Android ta kan zo da shi. To bayan shi ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, ina amfani da Messenger ma tare da Facebook yake, to ina amfani da Instagram ma dukkan ina amfani da su wajen saƙonni da dai kuma ina amfani da Gmail ma.

Eh wani lokaci muna musafaha da mutane. Dadda dai ni ba mutum bane mai son yin musu haka ata cece kuce kace in ce haka. Barimma idan ra'ayi ya bambanta. Kama lokaci na kan yi musafaha ne akan abin da idan da a yi shinnsuwa wanda ba dai ji ya cece kuce ba. Idan ra'ayin mu ya bambanta zaka fahimce ni, na fahimce ka. Ina son irin wannan gaskiya. Amma baya ga irin wannan gaskiya, bana son irin musafaha da dai ji ana ɗaga jijiyan wuya, ana ɗaga murya, ana wannan yace kaza, ce ba na son irin wannan gaskiya.

Wannan idona, idona fari ne da baki amma wani lokaci. Wani lokaci idona yakan yi ja amma most of the time, ko wani lokaci ya fi yin fari da baki ba wani abu bane ya damu. Amma yawanci idona gaskiya ya fi yin fari bakin kuma normal yake tsaya ba matsala. Wajen farin ni lokaci yakan yi ja.

Gurun aiki, gurun aikin mu waje ne da ake sayar da kayan ruwa katan katan. Inza ku sayi coke, ku zo fanta, sprite, duk na gora duk akwai su. Gurun aikin yana wajen kasuwa ne kuma babba ne. Ana ba da sari ga masu saya. Kuma ku zo ku saya.

Eh to gudun fankan da na fi sawa gaskiya ya danganta da yanayin zafi da ake yi. Idan guri yana zafi sosai nakan sa shi a lambar biyar ne, shine ƙarshe kenan. In kuma ba a zafi sosai kamar yanzu da ake sanyi, nakan sa shi lamba biyu. Haka a hankali yan daɗe ɗan fifita ni a samu, a samu iska a cikin ɗaki.

Idan abinci yayi saura ragowa kenan, nakan bayar wa idan dai har ba mai ci. Kamar in ƙanne na suna nan, idan naci na rage musu, nakan basu sukan zauna. Kasan abun ka da yara, duk abun da suke buƙata, wani lokacin sai kana cin abinci za su so ka rage musu to idan na rage nakan basu. In kuma sun ƙoshi ba mai ci akan ajiye shi a killace shi, sabida gobe in ya ɓaci ni kuma ko ba za a iya ci ba, sai a bawa.

Eh ina kunna Bluetooth. Kullum ina amfani da Bluetooth, sabida akwai AirPod ina wanda nake amfani dashi domin sauraron waƙoƙi ko kuma yin kallo. Bluetooth ne, to gaskiya ina amfani da Bluetooth kullum. Ko da yaushe ina amfani da shi. Kullum ina yawo da shi domin ina connecting, ina kallo da shi ko in ji saurari abu.

Ina zuwa kasuwa da kullum. Indai har danje dag kasuwa in ina da lafiya, ba ni da wani abu mai muhimmanci wanda zan je in yi, nakan tafi kasuwa da safe. Ina tafiya ƙarfe takwas, ina tashi ƙarfe shida. Time in da nake zuwa kasuwa ke nan koyaushe. Nakan tafi ƙarfe takwas, in tashi shida kullum.

Eh ina bacci da rana idan na samu, lokaci zuwa lokaci. Kaman idan na je na yi aiki na gaji, nakan dawo in ɗan kwanta da rana in huta. Wani lokaci ko kuma nakan, ko kuma wani lokaci haka idan babu biyan da zan je ina gida to nakan yi bacci da rana sosai. Indai har ba ni da abin yi nakan yi bacci har in huta.

To wannan tambayan ya yi wani iri. Kana kwana a ciki, a ciki ina cikin ɗaki ke nan ko kuma me? In dai har cikin ɗaki ne eh to gaskiya a ɗaki nake kwana. In kuma a cikin gida ne to a cikin gida nake kwana. Duk cikin da kuke bayani ban fahimci wanne ciki ɗaya kuke bayani akai ba. Amma in dai ciki na ɗaki ne to a ɗaki ina kwana cikin ɗaki. In kuma ciki na, na waje ne, na cikin gida ne to a cikin gida nake kwana.

Eh to gaskiya muna da dangantaka mai kyau da abokanan aiki namu Muna zama zama na mutunci, muna girmama juna, muna wasa, muna dariya. Tukun na kowa ya tafi gidansu in an tashi a gurin aiki. In muna yin aiki ma muna aiki, muna raha. Kowa na wasa, na jin daɗi, muna jin daɗin aiki da su sosai sosai.

Eh to, zama a birni yana da nashi muhimmancin, zama a ƙauye ma yana da nashi muhimmanci. Amma wani lokacin na fi son zaman cikin birni, da ka ga mutane, da ka ga komi da komi, da ka sayi duk abin da kake so a lokacin da kake nema. Amma ka kaman-- kun ga kaman ƙauye kuma ƙauye ba a samu haka. Dakda dai zaman ƙauye babu tsadar rayuwa da sauƙin rayuwa amma kuma ba daɗi domin ba komi kake nema kake samu ba. Na fi son zama a cikin birni.

To gaskiya rahoto, ina rubuta shi duk ran da aka sa a timetable ina da shi ne. Mukan kai sati ɗaya, sati biyu wani lokacin kafin ya zago ta kaina nake rubuta rahoto. Ina rubutawa, so ɗaya wani lokaci a wata ma so ɗaya ake rubutawa. Wani lokaci kuma so biyu.

To a gurin aikin mu gaskiya babu wani ranar hutu. In kana harkan saye da sayarwa ba hutu, sai dai duk randa kawai kai kake so ka huta sai ka, sai ka huta amma kullum ne kullum two four seven ake zuwa gurin aiki two four seven haka. Kullum dai ba dai two four seven ba at least kullum dai ana zuwa.

To, gaskiya ne ina ajiye kuɗi ta hanyoyi guda biyu ne. Ina ajiyewa a banki, ina ajiyewa kuma asusuna na gida. Wani lokacin idan an sallame ni a shago, akan ba ni kuɗin cash ne, to nakan je in ajiye shi a cikin jaka. A gida ina da a ɗakina ina da jaka da nake ajiye kuɗi a ciki. In kuma transfer ne, akan tura min wani lokaci ko kuma in je banki, in ajiye kuɗin a banki.

Eh to hannun da nake amfani da shi ina amfani da hanun dama na ne. Ni badame ne, inji Hausawa su kan ce badame shine mutumin da yake amfani da hannun dama ke nan. To ni da hannun dama, da hannun dama nake amfani koyaushe. Komi na da hanun dama nake yi, komi na fi ƙarfi ta dama, da dama nake amfani.

A'a, ina yin waƙa a cikin zuciya na sosai. Wani lokacin, ba rin ma idan ina cikin nishaɗi, ina cikin nishaɗi nakan yi waƙa a ciki, a cikin zuciya na. Ni kaɗai na nake ji ina jin daɗi ina rerawa. Wani lokacin waƙan soyayya, wani lokaci na waƙa na abun tausayi na rayuwa. Kowane irin waƙa ya, ya danganta da irin yanda nake jin kai nane a ranan.

Addu'a kullum ne, wajibi ne kullum. Kafin in kwanta zan yi addu'a, kuma idan kan, idan na tashi daga bacci na kan yi addu'a. Abun da nake fara yi a koyaushe a rana in na tashi dama shine addu'a. Ko me zan yi kuma, ko me zan yi, na kan yi da addu'a, na kan fara, na kan fara da Bismillah, da sunan Allah mai Rahama, mai Jinƙai. Na kan roƙa Allah kuma duk abun da nake buƙata koyaushe cikin addu'a nake.

Ina sauraron rediyo amma ba koyaushe nake sauraron rediyo ba gaskiya. Yanzu rabona da in saurari rediyo na manta amma wani lokaci idan ta kama nakan saurara ko kuma ina gida idan mama na haka ta kunna nakan zauna in saurari abin da ake faɗa amma wai ni on my own kamar ni karan kai na ba ban cika sawa in ji ba gaskiya.

Kayan marmari wanda na fi so, ina son aful sosai, sosai-sosai. Ina son, lemo, ina son kankana, kai ina son kankana ma sosai. Ga ayaba, ina son ayaba ma sosai sosai. To ga abarba ma haka, ina son abarba. Ina son kayan marmari da yawa fa. Yawanci, suna mun daɗi sosai. Barin ma ayaba da kankana, da lemo.

Eh wani lokaci, wani lokaci ina amfani da matashi idan zan kwanta. Wani lokaci kuma na fi so in ji kai na flat amma amfani da matashi yana taimakawa sosai. Na fi-- ina jin daɗin amfani da shi amma akwai lokacin da za ka ji kaman ba ka so kayi amfani da, matashi to sai in cire shi kawai amma ina amfani da shi time to time, lokaci zuwa lokaci.

Ina zuwa kasuwa kullum, kullum ina zuwa kasuwa indai ina da, indai ba wai ina da wani abu mai mahimmanci da dan yi ba. Ina zuwa kasuwa kullum kuma nakan je kasuwa ne da safe. Sanda ni ɗan kasuwa ne mai saye da sayarwa, nakan je kasuwa da safe, da safe ƙarfe takwas zuwa ƙarfe shida na yamma nake tashi kullum.

To lokacin da na kamu da mura, ina neman magani ne daga farko. Idan na nemi magani, na ringa shan magani kaman naje likita ya ba ni maganin da zan ringa sha. To zan ringa sha lokacin da ya ce in sha, in sha. Na je na saya, to ina shan magani. Haka haka kuma nakan sha ruwan zafi domin in ya kama ni in wuya na ne yake, yake nake tari haka. To se in haɗa da ruwan zafi haka ko tomtom ina sha haka so.

Eh to yanda nake daidaita aiki da rayuwa, ko wani lokaci dama akan bayadda, akan bada mahimmanci wa yin aiki domin aiki shine yake rike ka kayi rayuwa cikin aminci. To komi na rayuwan ka ba za ka yi ba idan ba ka samu, ba ka aikin da ka ke samun kuɗi da wani abu. To nakan daidaita shi, nakan ba da muhimmanci wa kasuwa sosai inda yana da lafiya domin shine hanyar da zai sa rayuwa na tayi daidai.

Ina karatu kafin in kwana kamanya, nufinku da daddare kenan kafin in kwanta ko kuma yaya ne? Ban fahimci tambayan yanda ya dace ba ko kuma ku ne ba ku tambaya yanda ya dace ba. In kuna nufin ina karatu kafin in kwanta ne to it depends. Ya Ya tsaya ga yanayin yanda nake jin mood dina amma ban fahimci tambayan da kyau ba.

To muna kare kanmu da sauro ta hanyar, ta hanyar idan dare ya yi muhallin mu muka rurrafe. Idan yammaci yake nan dai mu rurrufe, muyi koren gidan sauro in sun shiga. Sai kuma muna rage amfani da kayan datti. Domin datti shi yake jawowa barin ma ta wajen ruwa haka. Kuma muna amfani da, da maganin sauro da na fesawa da na, da na wanda ake sawa ake kunna shi da wuta. To yanda muke mu kare kanmu daga sauro. Kuma muna amfani da gidan sauro net na sauro.

Eh to ka, in dai akwai lift ai babu wanda zai so ya hau matakala. Amma dai wani lokaci hawa matakalan yana da amfani domin ka dinga dan motsa jikinka sosai. Amma gaskiya na fi son lift saboda kawai ya kai ni direct ba tare da na wahala na taka. Barin ma idan, idan ina daga, daga jiya haka a jikina.

A'ah, ina ganin taurari mana da daddare. Akwai wanda bayi gani, ai makaho ne kawai bayi gani. Indai zan ɗaga kaina dan gan su. Kamanyan yanzu haka ai inna ɗaga kaina gashi ina kallon taurari a sama tunda ina waje ne. Ina kallon taurari mana indai zan ɗaga kaina zan gan su da yawa ma wanda ba za ka iya irga su ba. Haka dai gasu nan taurari da yawa a sama.

A'a, sa-- ina sanya safa kullum. Bana sanya safa kullum gaskiya. Ya danganta da irin kayan da na sa da irin takalmin da ya sani. Amma wataran ina sawa amma ba kullum ko yaushe ba. Amma dai ina sa safa amma ba in sa safa kullum. Bana sa safa kullum, bana sawa kullum. Bana sa safa kullum.

To ina yanke farce dai. Nakan iya kokari duk sati, duk sati ranar Juma'a in yanke. Amma in ban samu ba to nakan daga shi bayan sati biyu. Amma duk sati ranar Juma'a nake yanke farce a cikin sati. Kullum ina yankewa sau ɗaya. Duk sati kai ina yankewa sau ɗaya.